Amaalaikum, yadda nake kare kanmu daga tsaro, daban daban abubuwa gasu nan dai kala kala ne da muke kare kanmu ko. Amma a wajena kenan yadda muke kare kanmu daga tsaro. Daya shine muke muna bin dokokin tsaro. Asalin dokokin tsaro zamu bi. Biyu kuma hukumomin tsaron dole mu ba su haɗin kai. Koba haka ba ne? Hukumomin tsaron dole mu ba su haɗin kai don saboda tsaron ya tafi da kyau. Kuma na uku kuma, dokokin gwamnati kuma tsaro gwamnatin kuma, gwamnatin kuma su ne suna cikin abin da zai sa mu cigaba da haƙƙin tsaro.

A yanda nake magance koke-koke ai sai maka-maka sani a yi. A yawan Nijeriya nan da muke yanzu aka abubuwa, yanda muke magance abubuwa yanzu Alhamdulillah kam, amma kai, kai, Allah, Allah, mun gode ma Allah kam. Saboda gaba ɗaya rayuwan yanzu sai hankali. Abun da ya sa nace sai hankali ba shi ya sa mutane da dama. Yanzu mu an lalace. Babu tabbas, babu tabbas a rayuwa yanzu. Duk inda mutum yake yanzu ya kamata mutum yana yi najin tsoron Allah.

Yanda nake inganta aikin mu, bisa wajen aiki nake nan ko bisa menene kenan? Yanda ake inganta aiki, yanda nake inganta aikin mu shine ɗaya, muna bin dokokin aiki. To ba haka bane. Dole zamu bi dokokin aiki don saboda aiki ta tafi daidai. Duk wanda zai bi dokokin aiki, inganta aiki yanada kyau.

Yaya nake, yaya nake tafa, tafa? Yanda nake tafa kuma ban gane yanda nake tafa ba amma tafa kuma kala-kalane an. Yanda nake tafa, garin yaya yake n. Tafa ta wajen tafa hannuna ko tafa ta wajen tafiya. Ban gane tafiyar nan ba gaskiya ga Allah. Ban gane tafiyar nan ba gane tafiyar nan ba gaskiya. Ko.

A'a babba, haba wa yake son tufafin siliki? Ai audugan ya fi. Ai malam tufafin auduga yana da kyau? Tufafin auduga, gaskiya ni kam a wajena nafi son tufafin auduga. Don meyasa? Tufafin auduga yafi mun kyau, kuma anan ma yafi sada ma. Wallahi yafi sada anan wajen wannan bin nan. Inde tufafin auduga ne gaskiya yana da sada. Amma abinda yasa mutane da dama basa amfani da auduga, saboda auduga yana da kuɗi. Amma kin ga siliki ɗin nan, siliki ɗin nan kaman leda leda ne yake. So mutane da dama zaki gan su, suna amfani da siliki ɗin nan. Ba wai ba, ba wai don basu son audugan ba ne. Audugan yana da sada ne, eh audugan yana da sada kuma ni kam, ni kam a wajena nafi son auduga. Nafi son tufafin auduga dan saboda, Akwai laushi a jiki, ga daɗin sakawa, ga kyau, ga komai zai ga shi nan dai. Ko ba haka ba? Maganan gaskiya fa. Ni kam nafi au- na fi son tufafin auduga gaskiya har ga Allah. Musamman ma in zan siya kaya ma in bana auduga ma, farko abun da yake fita bakina shine, ina da auduga, bada auduga in bada na cutin ɗin nan ba gaskiya ni kam baya mun gaskiya. Kuma yana da sada sosai. Ga sada, ga eh kam, ga ga ga komai dai. Ko ba haka ba? Auduga kuma anan warin mu nan kuma kuɗi ne fa. Kuɗi ne sosai. Ko ba haka ba? Noman sa ma alone ma shi ma wani abu ne. Wllahi noman auduga, mutum yana noman auduga anan ƙasan mu nan ai babban mutum ne sosai.